Ku gaya mana game da goro. Goro tsofaffi ne suke ci suke amfani da shi, kuma akwai namijin goro, to duka suna da amfani a wurarensu. Amma mu dai gaskiya, mu irin yara ba cin shi mu tayi ba. Irun su tsofaffi su suka san amfanin shi, su suke ci, amma mu ban da mu.

Yadda dattijo yake nuna fushi cikin mutunci ba tare da ihu ba. Ku faɗa game da wannan dabara. Eh, yadda yake zai kira mutum ne kamar yaro ne ya yi askin banza, to zai zaunar da shi. Sai sun gama fira sai ya ce "Kai askin nan ya mun, ni ma ya kamata na je a yi mun?" To yaron zai ce "Gaskiya kai baza aje a yi ma ba, kai ka tsufa." Zai ce "saboda me to? Amma ka sani?" Ya ce "Ai", sai yaron ya ce "Ai in akayi ma askin nan baza a ganka da mutun ci ba." Ya ce "to kai shi ne ka je ka yi." To kaga wannan dabara ce.

Shayi mai zafi da madara ku faɗa al'adar gidan ku ko ta gurin mai shayi eh, gaskiya ta gida da yafi shayi za a baka shine da madara a gwangwani ace ka zuba ta gari. To kai zaka zuba da kanka iya adadin wanda kake so. Dukkan yanda ka ga dama ka zuba shine wannan.

Tatsuniya, hasken wata, ku bamu labarin wannan al'ada a yarin tarku. Eh, lokacin yarinta mu zamu je gun tsofaffi mu zauna mu ce su bamu tatsuniya. Lokacin akwai haske ana zafi, lokacin zafi ne to zata ringa bamu labari ga hasken wata kuma gari yayi kyau kowa ana ganin shi. To lokacin zamu samu wannnan tatsuniya mai daɗi.

Harshen fina-finan Hausa ku faɗa yadda yake tasiri a kan zancen matasa? Eh, akwai yadda yake tasiri daban-daban gaskiya. To amma fa ba kowa ba ne yake fahimci haka. Dolai sai dai anyi haƙuri sannan ake ganewa amma harshen fina-finan Hausa waƴansu za ka ga sun iya waƙoƙin, suna ma rairawa da kuma yanda salon fim ɗin yake.

Ku bamu labarin aikinku na farko ko hanyar farko da kuka samu kuɗi. Eh, aiki na farko gaskiya yanzun ba mu samu ba amma hanyar farko da muka samu kuɗi shine bizines da na yi. A bizines in da na yi shine a nan ne na farko da na fara samun kuɗi masu yawa. Shine abin da na sani gaskiya.

Idan, idan hanyar sadarwa ta lalace, a wane wuri ne kuke yi? Eh toh, zamu kira masu gyara ne gaskiya, saboda sai a sanar da su hanyarsu ta lalace ko kuma a samu moto in zata je sai ta biya kamfani ta sanar da su sai su zo su gyara.

Ku gaya mana game da shirye-shiryen Hausa a talabijin. Eh, akwai shirye-shirye da ake yi. Akwai su, wannan kwana casa'in, daɗin kowa, da su super story. Duk ana yin irin wannan shirye-shirye na talabijin masu ƙayatarwa. Akwai ma matan gida da ake yi shima.

Ku bayyana rawar da aka sani a yankin ku. Eh akwai, akwai rawa, rawa da yawa da yawa da ake yi kala kala gaskiya style ne, sai dai dai waƙoƙi ne sukafi rerawa zakaga ana yin rawa, kaman irin cecece kuwule wanda yara suke tsalle tsalle. Don gaskiya ana yawan yin ta a yankin nan.

Ku gaya mana game da hotuna da bidiyoyin biki. Eh, hotuna yana da kyau gaskiya da bidiyoyin biki, saboda suna taimaka ma mutane sosai da sosai. Kuma ina jin daɗin su. Kuma in mutum ya tsaya yake duba, zai ringa tuna da bukunkunan shi da bikin ma.

Wane irin mai kake amfani da shi? Eh, man da nake amfani da shi shine man gyaɗa da manja. Wa ennan su ne mai-mai in za ayi abinci nake amfani da su. Kuma man shafawa ne shine vaseline. Da vaseline nake shafawa a jikina. To waɗannan su ne nau'in mai-mai waɗanda nake amfani da su.

Wane irin takalma kake finso? Eh, na fi son takalmi soft ciki kuma baƙi. Saboda shi takalmi baƙi kowane kaya za ka iya sawa da shi. Kuma in ka samu sau ciki, za ka ji daɗin shi sosai da sosai. Saboda ɓaruwan ka da taɓo wanda zai ɓata ma kaya. Shi yasa na ke son shi.

Ku gaya mana game da abun da kuka haɗa kuna jira, kuka daɗe kuna jira kafin ku tsauya. Eh, abune gaskiya mai mahimmanci kowa da irin abin da yake so ya daɗe yana jira, kamar dai neman aiki gaskiya. Muna nan dai mun daɗe muna jira, to har yanzu dai Allah bai kawo ba.

Ku bayyana mataki mataki yadda kuke yin abin da kuka ƙware a kai. Eh gaskiya a hankali muke bin abin, saboda ba za ka yi sauri ba. Ko kai azzarbari za ka bi shi a hankali ne ka na yi, saboda zai taimakawa haka gane ka san yanda za ka cima mana.

Ku gaya mana game da aikin gini. Eh, aikin gini yana da matuƙar daɗi kuma yana da mahimmanci saboda gina gida ko ɗaki zaka ɗan samu natsuwa da kuma jin daɗi gaskiya saboda lokacin da zaka gina gida a ce naka ne, to wallahi za ka ji daɗi sosai.

Ku gaya mana game da doguwar gaisuwa da ake yi a nan. Ina wuni, ina gajiya, ya aiki, ya yara, ya kowa da kowa? Ya iyali? Ya suwane, ya tsofaffin? Duka duk za a lissafo kuwa da kowane a saka shi a cikin gaisuwa.

Waɗanne ƙananan abubuwa ne suke ba ku babban farin ciki? Eh to, shine mutum ya ɗan samu nishaɗi da kuma abin da bai yi zatto ba ya samu. To waɗannan su ne suke bada nishaɗi da kuma farin ciki sosai ma a wannan rayuwa. Saboda abin da ba ka yi tunani ba yai kaga ka samu.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki? Eh, dangantaka ce mai ƙarfi wadda muka haɗa ta ta taimakon juna, saboda duk wanda bai da ƙarfi zamu yi ƙoƙari mu taimaka mai kuma mu ba shi abin da ya dace, shi ma zai ji daɗi kamar in ya tashi aurar da yara za mu haɗa kwantirbushen mu ba shi.

Kana iya daure ƙulli. Eh ina iya daure ƙulli sosai ma, saboda daure ƙulli yana taimakawa wurin waen su ma'aikata, da kuma yadda daurin ba zai kwance ba. Saboda in na ɗaure shi sau dai gam gam, to ba wanda ya isa ya kwance sai dai a sa wuƙa a yanka ko reza.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske mana. Don haka ma na saka sola. Dan gatanan a ɗaki na ma kuma ta yayi haske sosai. Saboda sa sola a ɗaki yana taimakawa sosai, shi ya sa nake so ɗakina yayi haske. Saboda yana taimaka mun komai na ringa ganin shi.

Yaya lokacin hunturu yake canza rayuwar unguwarku? A gaskiya, kowa guduwa yake yi saboda ana sanyi ne sosai. Kowa zai yi ƙoƙari ya gudu gida. In ya gudu gida, ya je ya nema riga, ya saka ta sanyi ko yayi kallo a ɗaki ba zai fito ba saboda lokacin sanyi taɓa ruwan sanyi ma babu daɗi.

A ganin ku me ya kamata baƙo ya gani a yankin ku? Eh, ya ga sababbin abu, gaskiya abun da bai taɓa gani ba, su ya kamata a ce ya gani saboda in ya gani zai sha mamaki, ya tsaya yana tunani, ya ce dama akwai wa'inan abubuwan a nan. Halalen a birni nake tunani akwai su.

Ku bayyana mana yadda ake samun tafiya mai araba, yadda ake samun tafiya mai araha, in ka tashi zakai tafiya, sai ka ɗauki jakar ka kaje bakin titi ba tasha ba to in ka je bakin titi za ka iya samun tirela. To inda za a kai ka a dubu talatin za su iya kai ka dubu biyar, inda za a kai ka dubu biyar za su iya kai ka dubu ɗaya.

Yaya kuke tafiya tare da yara? Yadda muke tafiya tare da yara in za a je unguwa, muna ɗaukar su ne mu sa su, mu riƙe musu hannu su ringa tafiya da ƙafarsu. To in mun ji zamu hau abin hawa sai a ɗau ƙarami a ɗaura shi a cinya, ko a ce wacce ta ɗau ƙarami wane ya ɗau wa ne sannan sai a tafi da su.

Yaya kake gaishewa mutane? Yadda ake gaishe wa mutane shine za ka zo ka ce ina wunin ku ina gajiya bayan ka yi sallama. Assalamualaikum ina wunin ku ina gajiya ya aiki ya kwana biyu ya kowa da kowa. To haka ake gaisuwa saboda sallama ce take farawa kafin gaisuwa.

A ganin ku me ya kamata a yaɗar wa yara? Eh, shi ne abin da ya kamata a gadar wa yara shi ne karatu gaskiya. Shi ne karatu don ya fi dan ka gadar musu da karatu to gaskiya za ka samu abin da kake buƙata sosai kuma za ka sama farin ciki da irin nishaɗi da addu'o'i daga gare su.

Gyaɗa da man gyaɗa, ku faɗa game da amfaninsu a girkin gidanku. Eh, gaskiya gyaɗa ana amfani da ita ne gun miyar taushe don tana da matukar amfani. Man gyaɗa kuma ana yin shinkafa da miya da shi, ana yin kuma dafa duka da man gyaɗa. Kuma ana yin ƙosai ma da man gyaɗa.

Kirari yabon mutum don ayukkan sa cikin kalmomi masu ƙarfi, ku bayyana yadda yake aiki. Eh, yana aiki ne yadda in aka yi ma mutum mutum za ka ga yana ƙarfafa, yana faɗi saboda an yabe shi sosai kuma zai ji daɗin abun.

Tsawon tsawon wasali yana canza ma'ana a Hausa. Ku faɗa misali kalmomin da tsawon sautin su yake rarraba su kamar tsuntsu, akwai kyau, akwai teɓa. Toh duk wa'yannan kalmomi suma suna da mai wannan.

Me yake ba ku ƙarfi da safe? Eh, abin da yake ba ka ƙarfi ai duk gajiyar da ka yi, in ka tashi da safe za ka ji babu ita ta wuce. To wannan abu shine yake ba da ƙarfi a jiki. Mutum zai ji yayi ƙarfi sosai da sosai don yana taimakama mutum sosai sai ya tashi ya fara sabon aiki.

Ku gaya mana game da kokawa da sauran wasannin gargajiya. Eh, kokawa tana bada muhimmanci a wasu wasan akwai kuma wasan kabadi kabadi wanda 'yan Indiya suke yi, shi ma wasan ai gargajiya ne. Akwai kuma wasan da ake na tsalle tsalle, shi ma ɗin na gargajiya.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara. Kana jin zakara yayi kuka to lokacin safiya ce tayi sai ka tashi ka shirya in kana da ayyuka, kai ƙoƙari ka gudanar da su saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci sosai ma. Shi ne.

Ku gaya mana game da shawarar daku kun san kuka ɗauka ta wata hanya. Eh, akwai shawarar da aka ba da wani abu ne na zo zanyi, sai ake cewa kakkai wannan abun saboda in ka yi za ka iya samun matsala. To sai na ƙiyi kuma ina ƙin yi, sai aka zo aka samu matsala a abun. To kaga wannan shawarar ita na ɗauka.

Ku gaya mana yadda kuke sauraron waƙar Hausa a waya. Yadda ake sauraron waƙar Hausa a waya, ita ce mutum zai saka a waya, ya ringa ji tana yi yana bin ta. Kamar waƙoƙi ga su na Hamisu, Brega, Umar M Sharif duk suna yi sosai. Shine.

Dillali a kasuwa, wacce rawa yake takawa a ciniki? Eh, shi ɗan tsakiya ne, shine yake samun mai siya, ya ce, "Eh wannan abin yayi kuma ya dace da kai." Zai faɗa ma wancan shi ma cinikin da mai siyan yayi ya yi. Tsakiya dai zai shiga ya sa cinikin ya ƙullu, to in cinikin ya ƙullu kuma zai zama shida.

Fa kai fa ita fa kuma bayyana ayyukan wannan ƙaramar kalma a tambaya da labari ke fa, kai fa, irinn ana aiki ne ka zauna kai za a ce kai fa ba ka aiki. Ke fa, ita fa, tana ina in an zo ana neman ta za a ce tana ɗaki.

A ganin ku me iyali suke riƙe har abada? Eh, suna riƙe abin da abansu ya koya musu har abada. Saboda in ka ɗaura su kan tarbiyya ta gari, to za su tashi da tarbiyya ta gari. In ka ɗaura su kan tarbiyya ta banzan, to za su tashi a kan tarbiyya ta wanzan. To wannan shi ne abin da suke riƙewa.

Idan lafiya ta ɓaci, menene matakin farko a gidanku? Eh to, idan lafiya ta ɓaci, ta ɓaci shine ake samun magani a game ya dace mutum saboda ya samu lafiya. Saboda ita lafiya ta musamman, ita ce ta fi komai.

Kalmomin juyayi da ta'aziyya yaya ake amfanin su cikin ladabi a wurin ku? Eh, na ta'aziyya ana zuwa ne, ana yin magana ne ƙasa ƙasa. Ba wai a ringa ɗaga murya ba. Da na juyayi, to haka ake yin magana. Sannu, ya ƙarin haƙuri. To Allah ya ji ƙan shi in kuma na juyayi ne. To Allah ya mayar da alkhairi.

So nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙora dai in na tashi bacci. Wani zubin ma da daddare ina ƙoƙari na goge saboda gogewan yana taimaka min sosai. Ina ganin haƙoran suna yin ƙarfi sosai da sosai gaskiya dan ina jin daɗin su a ko da yaushe.

A ganin ku yaya mutane ƙarancin lokacin zama tare yake? Eh akwai irin baƙo mana koku haɗu a moto. To, ah kaga wannan kun haɗu da mutum ne kukayi fira to na ƙarancin lokaci ne a ranar za ku rabu. Zuwa anjima daga nan ba za ku ƙara haduwa ba ƙila har duniya ta tashi kuma.

Ku bayyana wurin da kuke zama. Eh muna zama gaskiya wurare da yawa ne. Kaman akwai Abuja road jan bulo anan nake zama gun majalisa na, na abokane zamu zauna muna fira. Akwai kuma in da nake zama a Tudun Wada can ma gun abokanai na ne a Bima road suma muna zama muy fira. Akwai inda muke zama a wurare dai daban-daban.